Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya gaskiya na fi son in sha kunu da ƙosai, kuma shi na fi ci a ko da yaushe da kuma na fi sha gaskiya. Ina son cin ƙosai da safe da kunu dan yana rike ni, sai dai shi kunun idan aka maida shi ya zama koko, to yakan yawan sa ni bacci da rana ko ya sa mun kasala ta jiki. Amma dai ina mugun matuƙar son cin kunu da ƙosai da safe.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki ne da misalin ƴan ƙarfe takwas kullum a kowace rana, amma ban da ranan sati da ranan lahadi. Idan na tashi da safe nakan fara da yin alwala. Sa’an nan na zo na yi raka’a. Na fi raka’a biyu. Sa’an nan idan na gama na je masallaci na yi sallah a cikin jam’i. Na dawo nakan karanta Alkur’ani. Sa’an nan kuma nakan, nakan karanta azikar dina a kan kowace rana. Wannan abin da nake fara yi kenan.

Sau nawa kake yanke farce? Ina yanke farce aƙalla sau biyu a kowace sati. Nakan yanke farcen hannuna sau biyu a kowace sati, sai kuma naƙafa nakan yanke shi akan kowane sati ko kuma duk bayan kwana goma. Sabida ni mutum ne wanda ba na son ganin farce a tare da ni. Ina so naga kullum hannuna da ƙafafuwana a tsaftace ba tare da na bar wani ƙumbaba kamar mai cin kare.